Littattafan soyayya na zamani waɗanda ake rubutawa a gaskiya suna wayar ma mutane da kai game da, da ah mutum ya dace gudanar da rayuwarshi da kuma abokin zaman shi. Ma'ana, eh, wadda kake so to dole ka koyi yadda za ka riƙa kula da ita, abubuwan da take so, abubuwan da bata so. Ita ma ta fahimce ka ta san abubuwan da kake so da abubuwan da baka so. Idan akwai fahimta, juna yana daga cikin abin da ke kawo soyayya mai ƙarko. So waɗannan littafan da ake rubutawa duk suna koyar da waɗannan abubuwan. Amma ta wani fanni kuma suna ƙara wa matasa masu tasowa, ma'ana ƙwarin gwiwa na yadda ya dace su riƙa mu'amala da 'yan mata idan soyayya tashiga tsakanin da yadda zaka riƙa kulawa da ita da yadda zaka riƙa share mata hawaye misali idan ranta ya ɓaci ko kuma wani abu ya taso wanda take buƙatan ka agun. Ma'ana, a koyaushe ka kasance mutum mai cika alƙawari a duk lokacin da irin waɗannan abubuwan suka taso. So a gaskiya waɗannan littattafanni na Hausa na soyayya da ake rubutawa marubuta lalle sun shahara sabodda suna ganar da mu abubuwan da muka manta na abin da ke ƙara danƙon soyayya tsakanin juna.

Unguwarmu unguwa ce wadda ake kira close, ma'ana hanyar da ka shigo babu wata hanya sannan zaka ƙara dawowa ka fita. To irin waɗannan unguwanni a turance ana kiransu close. Ma'ana mashiga guda ke gare su sannan mafita guda ke gare su idan ka shigo an san ka shigo, idan ka fita an san ka fita. So unguwar gaskiya tana da tsaro iya gwargwado saboda yanayin yadda take.

Eh, a gaskiya rubutuna yana da kyau sosai. Ah, rubutuna na hannu, saboda mafi yawan abokanai na lokacin da muna makaranta, suna so su kwaikwayo da yanda nake riƙe biro, da yanda nake zana rubutu a takarda. Ah, ah suna ganin sha'awarshi sosai. Wasu ma har sukan biya ni kuɗi a lokacin domin na yi musu rubutu. Ah gaskiya rubutu yana daga cikin abin da nayi na, saka kaina na koya kala-kala. Na ba tare da wani ya min jagora ba. Na kan kalli yana yin nau'ukan rubutun wasu, na kwaikwaye su. Ta haka yana daga cikin abin da ya ƙara ma hannuna ma'ana. Hannun da nake, hannun rubutu na kyau, wanda ya sa mutane suke sha'awar su, su ga nayi rubutu.

A gaskiya a rayuwa yana da kyau mutum ya kasance mai tattali. A duk lokacin da kake samun kuɗi, ka riƙa tuna wani yanayi zai iya zuwa gaba ɗaya gari yayi tsit ma'ana babu harkoki kuɗin shiga zasu tsaya. To a lokacin da kake samu yana da kyau kayi tanadi don saboda ko da ace ba ka da wani abinda zaka saya. Wani abu zai iya tasowa wanda dole sai ka fitar da kuɗi ka yi shi. So dan irin faruwar irin waɗannan yakamata mutum ya kasance yana tanadi na kuɗi, ma'ana ka tsare kuɗin ka kada ka riƙa musu kashin gilla ka tanade su domin abin da zai iya zuwa ya dawo.

A'a gaskiya gwada sabon abinci, nau'in abincin da mutane bai saba da shi ba a gida, yakan jawo cece-kuce. Wasu za su ci, wasu kuma za su ci, wasu bayan sun ci zai iya haifar musu da reaction, ma'ana ko yamutsin ciki ko ya sa mutum zagawa. So gaskiya, gwada sabon abincin da mutum bai saba da shi ba matsala ne, ga yanayin jikin mutum. Dan haka mutum ya kiyaye idan zai ci abincin da bai saba ba. Wasu wani kuma, duk abincin da ya samu cikinshi zai iya ɗauka. Ni kaga kamar ni, ni banda zaɓaɓɓen abinci, duk abincin da na samu zan iya ci ba tare da ya taɓa ni ba, ko ya jawo min wata illa ta daban. Amma dai mafi yawan mutane gaskiya idan suka ci abincin da gas. Abincin da basu saba ci ba, ba za su ji daɗi ba kuma cikinsu zai tabu. Dan hakan ya faru a gidanmu lokacin da akayi, aka gwada yin kalan wani abinci a gaskiya ya taɓa wasu da dama.

Eh to a gaskiya ni ban taɓa cin-- bana cin abinci a waje. A gaskiya ban cika cin abinci a waje ba kuma zai yiwu in ci irin wannan abincin da masu abinci ke sayarwa a bakin titi ko cikin unguwa. A mafi yawan duk abincin da zan ci a gida na ke cin shi, ah saboda duk provision da nake buƙata na abinci na riga na yi su. So zai yiwu ya gaskiya na ci abinci a waje sai dai ƙila idan iyalina ta yi tafiya ko mafi yawa idan ta yi tafiya, order kawai nake yi a kamu. Bana fita in shiga cikin cunkoso wajen cin abinci. Eh gaskiya ga yadda nake gani masu abinci cikin unguwar mu ana musu taro dandam bulle, mutanen za su taru suna sayan abinci a wurin su. Gaskiya kuma iya gwagwado suna samun ciniki sosai.

Eh to, a gaskiya ina ba suturar da nake sawa kulawa sosai. Ah mafi yawa ni a kowace rana nakan sauya suturar da nake sawa don sabadda bana so suyi datti. Ah suyi datti da wuri ko su iya samun wani stain mai yawa. Sawa guda nake ma sutura. Ahh. Idan suka taru suka kai kamar set goma zan kaisu wajen mai wanki a wanke min kuma bayan an kawo su zan sa su a drawer na. Idan na sa su a drawer, ah bayan na sa su a drawer domin maganin irin waɗannan ƙwarin da sauran su, nakan aje kafur a gefen tufafi na. Domin wannan scent ɗinnan na wannan kafur ɗin, toh duk wani ƙwaro wanda zai tunkaro tufafin ka ba zai zo ba sabodda wannan scent ɗin. To the extent ma wannan scent ɗin yana kashe su ƙwarin. To ta wannan hanyar ita nake bi nake kula da suturar da nake sawa. Kuma duk bayan wata uku nakan ɗinka wasu sababbi. Ta hakan zaiyi wuya ah. Sutura ta ta tsufa.

A gaskiya ni bana kwana tare da abokai. Najima gaskiya ban kwana tareda abokai ba. Ah mafi yawa idan kaga na kwana tareda abokai to nayi tafiya na bar garinmu naje wani gari. Amma idan ina garinmu inada iyali. To akwai yaushe inada gida. Magidanci nake. To ba yadda za'ayi nakwana tareda wasu abokai sai dai inzan iya tunawa lokacin damuna samari kafin inyi aure. Eh to duk dahaka nan dai gaskiya bancika kwana tareda abokai ba. Bana kwana tare da abokai. A gidanmu nake kwana inada nawa ɗakina na daban. Kuma bana kwana tareda kowa acikin ɗaki. Ni kaɗai nake kwana saboda ni ina son privacy. Ma'ana banason wani yashigo cikin al'amurana. Banason nashiga cikin al'amuran wani kuma iya samun wani rashin fahimta ya shigo tsakaninmu. Toshiba ad dalilin dayasa bancika kwana tareda kowa ba ni kaɗai nake kwana.

A duk lokacin da na isa ofis, abin da nake fara duba wa a lokaci, ina duba lokaci kafin in shiga ofis. Ina shiga, zan aje jakana akan, ah, desk ɗin ofis ɗina. Bayan na aje, zan duba naga files ɗin da na bari jiya suna nan yadda suke. Zan duba nagani, ah, sannan in duba in gani ofis din anyi mopping din shi ko ba a yi ba. Idan ba'ayi ba zan kira cleaners su zo suyi mopping na shi sannan, bayan nan nannan na fara aiki ah, ɗaman mafi yawa idan na fita eight to nakan fito sha ɗaya. Naƙan sha iska, na dan zazzagaya. Ah, sha ɗaya da kwata zan koma cikin ofis na ci gaba da aikin in da na tsaya. Ƙarfe ɗaya zan fito sallah, daga nan zan je break. Ƙarfe biyu zan dawo ofis.

Eh to, a gaskiya yankunan mu sun canza. A da babu hanyar ta mota, tafiya ma in za ka yi sai ka jira daga sati sai sati. A yanzu saboda hanya ta samu kuma mutane da yawa suna da abin hawa na kasuwanci, so a duk lokacin da za ka yi tafiya za ka yi ta a sauƙaƙe. In ma da yamma ka ke so ka yi tafiya za ka samu motar da za ta wuce da kai. Amma a da duk waɗannan damammakin babu su saboda rashin hanya ta sufuri. Da kuma da zai wuya ka ga ginin siminti, yanzu kuma akwai ginnuka na siminti mutane na iya yi. Saboda yanayin irin ci gaba da aka samu ga tattalin arziƙi mutane kuma sun duƙufa suna shiga kasuwanci. Yanzu akwai waɗanda ma basu dogara kawai in dai sun yi karatu kawai kasuwa za su shiga. Ba za su tsaya wai jiran gwamnati ko zuwa wani kamfani nema aiki ba. Wannan ci gaba ne sosai wanda ya kawo sauyi ga al'ummar mu, da unguwar mu da kuma garin mu.

Tsaki kayan kiɗin, kayan kiɗin makaɗa ne. Ma'ana kowane makaɗi yana da kayan da yake aiki da su. Toni kuma ba makaɗi ba, ta ya zan iya busa tsaki? Wannan sai 'yan sana'a ko sai 'yan gado ka iya busa shi. Na ji dai ana faɗin shi, ah, ko wane, kowane mawaƙi, kowane maƙiɗi da irin kayan, da irin, da irin tsarin kayan aikinsa. Ah, suna daga cikin kayayyakin da mawakan Hausawa ke aiki da su na gargajiya.

A gaskiya, na fi son takalma rufaffi. Dan a duk lokacin da zan fita aiki su nake yawan sawa. Ahh, palmps normal takalmi gaskiya jifa jifa ne, na kan sa su. Dan cover, cover shoes ɗina sun fi yawa sosai. Dan ina da kusan set guda biyar. Normal shoes kuma ina da kala biyu ko uku ne. Ina da kala uku. A gaskiya na fi son cover. Dan idan za mu yi official fita wajen aiki, to dole sai ka sa cover. To shiyasa duk mafi yawancin takalmina cover ne, kuma na fi son su. Ina jin daɗi in yi dressing na saka su.

Eh ina da dabbar gida don saboda ina ɗan kiwo kaɗan kaɗan. Ina da tunkiya, ina da akuya kuma ina noman ina kiwon kaji. So ina da dabbobi da dama a gida waɗanda nake kula dasu. Kuma gwanin ban sha'awa, suna haifar mini kamar kiwon kajin da nake yi suna haihuwa kuma suna min ƙwai ba sai na sai ƙwai ba ta dalilin wannan kiwon da nake yi.

Eh to a gaskiya unguwannin da muke maƙwabta da su suna da matsalolinsu kala kala. Ah nafarko babban matsalar da suke fama da ita, ita ce rashin magudanar ruwa. Kama lokacin damuna gaskiya suna wahala. Ah har akai lokacin dama idan ruwan sukai yawa babu mash-- babu hanyar mu shiga dole sai ka cire takalman ka ka shiga ruwa sannan ka shiga unguwar. Ah kuma bayan nan mutanen basu da matsala gaskiya. Ah ina musu shaidu mai kyau. Ah kuma du abin da ya shafi irin tsaro, na yankunanmu suna bada haɗin kai. Idan mutum suka gane mutum bai da halin ƙwarai suna iya miƙa shi ga hukuma a yi masa hukunci.

Eh to a gaskiya ya danganta daga, daga plan ɗin da aka yi na abin da ake son yi. Mafi yawa idan an yanke hukunci za a yi zama ko za a yi taro a wani gun, to gaskiya ni bana zuwa daga baya. Zan ma zan ma je wajen kafin lokacin da aka ɗiba ya yi. Kilomita talatin kafin lokacin duk ina wajen ina jira. A ba na zuwa waje na taro ko wajen da za a yi zama ko wani mitin haka a makare. Zan je akan lokaci gara in jira da a jira ni. Wannan shine filosofina kuma shi ne, shi abin da na yarda da shi.

Eh wayata na cika ajiyawa gaskiya dan tana da memory mai kyau kuma duk abun da na ɓoye ya ɓoyu. Ina da wurare da dama da nake ajiyan kayayyaki masu amfani gareni kaman one drive da google drive da kuma hide folder dake kan ta misali wani abu wanda bana son wani ya gani, to duk zan iya koyiwa a cikinta. In babu wanda zai iya nemo shi, saidai in ni na baka access key na password ɗina zan iya baka key daga iya shiga wurin. Dan na baka wayata ba dole bane ka iya ganin dame-dame a kan wayar. Saidai in ni na so ka gani. Gaskiya wayata tana da security mai ƙarfi. Bayan ni da adda ita ba kowa ze iya sarrafa ta ba.

Eh to a gaskiya babban gari wanda na taɓa zuwa a nan Arewa, ah shine babban garin birnin Kano. Da na je Kano, na je wani programme na kwana biyar, to na kai kwana shida a cikin garin Kano. Na ga al'umma, na ga garin, na ga yanayin faɗin garin. Da na dawo Sokoto, na ga Sokoto kama anyi yaƙi an waste, kamam ma wata unguwa ce a cikin garin Kano. Ah gaskiya ina alfahari da na je wannan garin, na ƙara buɗe ido. Yanzu ma ina sha'awar zuwa garuruwa da dama. Duk da yake na je Legas, na je Abuja. Yanzu target ɗina ina son zuwa Port Harcourt da Calabar. Waɗannan garuruwa ina son na je na ga ya yanayansu yake.

A gaskiya, ajiye kuɗi da shagali basa tafiya guda. Da ka ji kalma ta shagali ka san wajen ɓarnar kuɗi ne. Ajiye kuɗi kuma duk wanda zai ajiye kuɗi yana da ƙuduri, ba wanda yake so ya ga yayi achieving. Don haka duk mai son ya ajiye kuɗi bai sa kai nai wajen harkar shagali. Shagali waje ne na fati, na hutawa da holewa, wajen ɓarnar kuɗi. To duk wanda, duk wanda ke da ƙudurin ajiye kuɗi, bai magana shagali. In kuma za ka yi duka biyu, to sai ka shirya, ka zama mutum mai budget, ma'ana duk inda za ka je ya zama na ka ƙayyade abin da za ka kashe. Misali in za ka fita ƙila in dubu goma ka fita da su, to bakin dubu goman nan duk abin da ya biyo ba ka ciki. To ta haka shi za ka yi daidaito tsakanin shi.

Eh to a gaskiya ni ina da hanyoyi da dama da nake samun, nake samun labarin yanayi. Ah, da yake yanzu an samu ci gaba, akwai Google Weather. So daga Google Weather nake samun yanayi na ruwa, ko za a yi zafi ko ba za a yi ruwa ba. Nan nake samun information. Sannan kuma, ah, talabijin. Ah, ina kallon talabijin mafi yawa Arewa24, ah, su kan saka weather forecast. Nan ma na kan samu labari a kan yanayi na garuruwa da dama. Sannan kuma ina sauraron labaran, ah, BBC haka. Su ma su kan faɗi labarin yanayi, da yanayin zai kasance a wasu garuruwa, za a samu ruwa ko za a yi zafi. Nan nake samun, ah, nan nake samun labari. Sannan kuma abin da ya shafi yanayi na mutane, ina samun labarai. Yanzu ci gaban da aka samu akwai Facebook, akwai WhatsApp. Ta nan ma na kan tuntuɓi labarin yanayi, ya gari yake, ya mutane, ya kuma me ke faruwa a nan garin. To duk ina samun labarurruka da dama. Na abin da ya shafi yanayin tsaro da muke fama da shi, duk ina samun labarai. Wani lokaci na kan gani a Facebook an yi posting ko a Twitter, duk ina gani.

A gaskiya lokacin hunturu, abin da ya shafi jiki, abu guda nake fama da shi dubbe wuce bushewar laɓɓa ba lokacin hunturu. Amma ina sayan wani mai da ake kira shafeet. Shi nake shafa ma laɓɓana. A koyaushe laɓɓana za su kasance ɗanye ce, za su kasance moisturous, ma'ana ba sa, ba sa bushewa. Ta sanadiyar amfani da wannan, da wannan shafeet ɗin da nake yi lokacin hunturu. Amma da hunturu ya wuce shi kenan, laɓɓana normal zan iya yin komai da su. Ina ga gaskiya, ah ita kaɗai ce matsalar da nake samu lokacin hunturu. Amma bayan ita komai normal yake a jikina.

Eh gaskiya a duk lokacin da zan zauna zan yi ma ƙafafuna tama ƙila, maana zan ƙetare ƙafafu na lokacin da duk zan zauna cikin mutane ko zan ci abinci in a ƙasa zan zauna zan yi ma ƙafafu na zan ƙetara su ya nan na zauna. Zama na manya kenan haka nake yi gaskiya. Ko a ina na je ko kila anyi rasuwa zan je gaisuwa ko wani abu a haka nake zaunawa in dai zama ne zan yi to sai na ƙetare ƙafafu na lokacin da duk zan zauna.

Eh to na'urorin da muke amfani da su duk bai wuce electric cooker ba ita kaɗai muke aiki da ita bayan ita sai kuma gas cooker. So in case ko da ba wuta, da yake mu nan Najeriya muna da matsalar wuta sosai. Ko da ba wuta mutum na iya amfani da gas, cooking gas mutum na iya aiki da shi. To gaskiya waɗannan su kaɗai ne na'urorin da nake aiki da su a kitchen domin dafa abinci.

A gaskiya lokacin damuna hanyoyi da dama basu biya. Ah mas- mafi yawancin hanyoyin da basu biya sune hanyoyin cikin unguwa. Saboda ruwa na yawan taruwa sosai. Da yake ni gaskiya layin mu bamu da wannan matsalar. Da na fito daga layin mu sai titi ba sai na shiga ruwa ba. Zai wuya gaskiya in shiga ruwa da mota ta. Sai dai in uzuri ya kama ni na shiga wata unguwa kaɗai zan iya shiga ruwa. Amma dai daga gida zuwa aiki ko zan fita wani gun zai wuya in shiga ruwa. Dan duk inda zanje bakin titine. Da naje zan faka ta gefe in je in yi uzuri na in dawo gida.

Eh, ina cin citta a abinci sosai. Duk abincin da za a yi ana sata a ciki, da citta tana ƙara wa abinci daɗi da ɗanɗano. Gaskiya duk wanda ke wa abinci ba a same shi citta, kawai dai abinci ne yake ci.

Idan babu wuta har na tsawon mako ɗaya to abinda za a yi shine, mafi yawa wutan lantarki kuma wuta abinci shine tambaya. In wuta abinci ce to idan babu wuta ana iya sauyawa zuwa gas ko kuma ayi aiki da charcoal domin a samar da abincin ci wa kowa a gidan. Idan kuma wuta ce yanzu akwai alternative. Mu sokoto Allah ya hore mu na hasken rana. Muna da rana sosai to akwai sola. Sai a yi aiki da sola domin chaza waya da kuma haskaka gida. Ka ga ba dole ba ne sai an dogara da wutan lantarki.

A dai gaskiya iya gwargwado ina taimaka ma iyali na da kuɗi duk wata, iya gwargwado na kan cire kuɗi daga cikin kuɗin da na samu na ba ta. Tana da wasu buƙatu da za ta yi. Tun baya haka, na duba ta buƙatarta ta taso abin da Allah ya hore min na kan ba ta domin ta biya, saboda zo mu zauna na zo mu saba. Zomu zauna nazo mu kyautata wa juna zama tare ma'ana kyautata wa juna. Ma takkata to yana da kyau ita ma ka kyautata mata duk bukatunta. Iya gwargwado wanda zaka iya kai mata.

Gaskiya abubuwan da zai yi wuya in manta su a wanga gari da muke ciki, zai waya manta da waya ta gida ko iman tacin mota ta gida tunda dole ita ce a binte ta ita ce ƙafafuɗan. To a duk lokacin da zan bi ta abin da zan fara duba waya ta da cikin mota. Waɗannan abubuwa ne du zai waya iman su. Malalmi mafi yawa abubuwan da na manta ban sa ba turare. Zan iya manta ban sa turare wani lokaci sai na fita sannan in tuna ban saka turare ba. To gaskiya mafi yawanci a duk wani lokaci nake mantuwa ban sa ba amma nakan saka illar roll on na hamata da body spray amma nomal turare sai in manta ban saka shi.

A gaskiya, tafiya cikin motar haya ta gari ga wanda bai taɓa shiga ba, wannan tambaya ce. Gaskiya tafiya cikin motar haya wani lokaci tana da tsaiko. Idan kana da wani guduri. To ka ajiye shi gefe sai dai koya akan saboda ka san motar kasuwa ka shiga. Amma idan motar gida ce, to wannan kuma zaka iya sakan lokaci sabadda kai zakayi, kai zaka ja ta kuma kai ka san irin gudun da zakayi da ita wanda zai sa ka ka'isa kan lokaci. Ba ko mota haya suna da ƙa'idodin tafiya, dole su in daye saboda suna ɗauke da mutane da yawa. Kaga bata yiwuwa a yi gudu saboda kai kana da uzuri, dole kayi haƙuri har lokacin da za ku isa. Kuma mafi yawan yana da kyau ka san idan zaka shiga mota haya, ka san nawa ake ɗauka daga wanga gari zuwa wanga gari. Wane gari za ka je nawa ake ɗauka. Kaga sanin farashi ma yana da kyau. Idan ka ji da sassauci, kana iya filamin mota hayar. In kuma kaga misali kaɗan da zaka sha mai na motar ka kaga garama kashiga motar ka kashiga motar ka ka isa kaje kayi uzurinka cikin lokaci ba tare d kaji haushin wani ba.

Yafiya ya danganta daga abinda aka aikata ma mutum idan an aikata ma mutum mummunan abu, gaskiya zai yi wuya ya yafe. Amma idan abu ba mummunna bane, to zai iya haƙuri ya bar maganan. Amma duk yadda aka taushi mutum, in dai an ƙuntata masa, dan ya furta ya yafe ba wai dole bane har a zuciyar shi haka ne. Amma yana da kyau da duk aka maka abu ka yi haƙuri. An ka ce mai haƙuri bai tabe wa da duk ka yi haƙuri in dai aka ci, in dai kai aka cuta, to komi daɗe wannan wanda ya cuce ka sai ya haɗu fiye da, da abin da ya maka. Sai ya haɗu da abin da ya aikata maka, an yi mishi fiye da haka.

Ni yanzu duk babban uduri na yanzu duk bai wuce in ziyarci Makkah ba. Makkah ita at babban target ɗina yanzu. Plan ɗina babba wanda nake so na je na sauka farali. Na je na yi ziyarar munzon Allah. Na je na kai gaisuwa na kuma buɗe ido. Dan a baki ne nake jin ta da labari ga bakin mutane amma ban taɓa zuwa ba.

Ni a gidana ba wani yawa muke da su ba. Ba mu da yawa sosai a kuma ba mu wuce mu uku ba. Dagani, sai matata, sai ɗa na. To ayukan dai ba wasu ayyuka ne ake raba wa ba a kuma akwai mai aiki wanda ke zuwa tai mana share share. Na filin gida, da wanke wanke aikin da kawai iyali na ke yi, aikin abinci. Ita takadai ke dafa abinci ba ta yarda wata ta dafa ba ta. Kuma ni babu wani dibijin da aka bani wanda aka ce wannan shi, shi ne aikina. Duk abin da na ga ba ayi ba idan na zo ni zan yi shi.

Eh, a kullum ina motsa jiki sosai. Idan ban yi motsa jiki ba, na kan yi tafiya mai tsawo a ƙasa na je na dawo. So motsa jiki ya zama habit a gare ni saboda bana son jikina ya fi ƙarfi na. Kuma motsa jiki na ƙara lafiya a jiki, so ya zama cikin daily routine ɗina. A koyaushe ina yin wannan, wannan aikin na motsa jiki. Bana mantawa, in ma dai ban yi ba, na kan yi tafiya banyi nisa kaman two kilometers inje in zagayo in dawo.

A gaskiya abubuwa ƙalilan na ke sani yin dariya. Mafi yawa masu barkwanci ko kuma mutum yayi abu ba tare da ya sani ba ko kuma mantuwa haka. Muna tare da mutum ya ce hinya manta kaza a gida. Duk irin haka yana sa ni dariya ko kuma muna tare da kai kace wallahi cikinka ya motsa. Abin da zai ware zomin ince, ka san cikinka zai motsa zaka fito gida? Duk irin waɗannan abubuwa suna sa ni dariya gaskiya.

A gaskiya hanyar da nake bi dan akare kaina kare kaina daga sauro, ina kunna maganin sauro na kunnuwa. Bayan nan kuma nakan yi feshi gabaɗaya a gidan. Sauron da ke leƙewa a wajen fulawa saboda ana yawan ɓata ruwa duk sai ya mutu. Bayan nan kuma nakan kwana a cikin gidan sauro kuma a gini. Bayan duk wannan abuda ne kuma still ina kwana cikin gidan sauro saboda ina so in kare lafiyata daga laluran malaria da kuma wasu cututtuka da wa ƴanda in ba malaria ba sauro zai iya haifar da su.

Eh ina amfani da kunnen waya sosai amma wanda nake amfani da shi ba na, ba na waya bane. Wanda nake aiki dashi na bluetooth ne, wanda zan kunna bluetooth ɗin wayata inyi connecting ɗinshi dashi nake aiki sosai, amma ba ko yaushe nake anfani dashi ba lokacin da nake amfani da shi sai idan ina son yin kallo haka a wayata na kansashi sabodda bana so in takura wasu.

Eh, ina amfani da gidan sauro kusan a kullum ko yaushe ciki nake kwana domin kiyaye lafiyata daga kamuwa da zazzaɓin cizon sauro wato malaria. Malaria tana da matuƙar haɗari, wata malaria ɗin ma idan ta kama mutum ba ta jin magani. To yana da kyau mutum yama kanshi riga kafi ya tsirar da jikinsa daga cizon sa, so shiyasa koyaushe, ni babu rani ba damina a koyaushe cikin gidan sauro nake kwana.

A gaskiya akwai ƴaƴan itace da dama masu amfani ga jiki. Ka-kana kamar kankana, ayaba, banana, gwaba to duk waɗannan ƴaƴan itace gaskiya suna da rawar da suke takawa. Ga jikin mutum domin ƙarin bitamin da kuma gyara digestive system ɗin mutum. Ma'ana yana, suna taimakama gina mutum wajen digesting ɗin abinci. A gaskiya, ƴaƴan itace suna da matuƙar amfani, yana da kyau duk ɗan lokaci mutum ya samu ya riƙa cin su lokaci zuwa lokaci. In ma ba ka da ƙarfin samun su koyaushe, at least dai ko da a sati na ko sau ɗaya ko sau biyu at least kaɗan nema ka ci.

A gaskiya wasan kaka da jika ta samo asali ne lokaci mai tsawo. Ko wani kaka yana so ya ga ya wasa da, da jikan shi ma na, ɗa ko ɗiya, na ɗayan shi ko na ɗan shi yakan yi wasa da su. Ya nu-nuna ma'ana, yana nuna farin ciki da kasancewa tare da su. Wannan wasa tana ƙara dan kwanzumci tsakanin ɗayan ɗaya da kuma uwayen ɗaya. Aaa, gaskiya wannan, wannan wasa ta jima ana yin ta. Ta yi shekara da shekaru a ƙasar mu ta Hausa. Akwai wannan wasa lokaci mai tsawo wanda a yanzu jika idan ya ga kakar shi yakan yi wasa da ita, ita ma idan ta gan shi takan yi wasa da shi. Idan ma ta ga in namiji ne sai ta ce mijin ta. Idan mace, idan mace ta za ta ce ka-kakan mijin ta ne. Ka ga duk irin waɗannan wasanni misali kawai ana yin su ne don raha da barkwanci tsakanin kaka da jikoki.

Tashar mota waje ne inda ake shiga mota zuwa wani waje. Ma'ana idan zaka yi tafiya daga wani gari zuwa wani gari, to yana da kyau ka je tasha ka shiga mota. Saboda yanayin tsaro wanga lokaci ba ka ganin mutum kai tsaye ka yarda da shi. Amma idan a tasha ka shiga mota, to duk motar da za ta tashi daga tasha an san direban, an san duk inda yake. To tasha dai, tashar mota waje ne inda mutum zai je ya shiga mota domin yin tafiya. Tafiya kamar a ce daga Sokoto zuwa Kano ko daga Kano zuwa Abuja ko daga Abuja zuwa Legas. To, to idan zaka shiga mota da ka je tasha, zaka isko motocin da ke kan layi, zaka haɗu da conductor ma'ana masu kula da fasinja ah kafin su shiga mota.

Eh, a gaskiya a duk lokacin da mura ta kama ni, abin da nakan sa a yi min, zan sa a tafasa min ruwan zafi tare da farin citta da tafarnuwa, a tafasa su, su ƙwaiƙwayu. Idan suka ƙwaiƙwayu, so zan ɗan sa a sa mun zuma a ciki. Zan ɗan riƙa siffawa, ina ɗan sha kaɗan kaɗan, ina sha kaɗan-kaɗan. Toh yana daga cikin abun dake narkar mun da mura gaba ɗaya. Bata wuce kwana guda ta rabu dani, kuma bayan haka ni ma'aboci shan ruwan zafi ne. Sosai, bana irin shan waɗannan abubuwa na daban. A koyaushe na kan sha yanzu ma haka Lipton na gama sha.

Eh, gaskiya a wayata ina da abin da ake kira QR code scanner. To wani lokaci idan naci karo da irin abinda aka ce QR, ka, ma'ana ka man ka yi scanning ka duba, to zan yi scanning QR ɗin sai in duba lambar da ke kai. Mafi yawa ma wasu wurare suna ɓoye lambobinsu ta hanyar amfani da QR. Idan kana so ka gani kawai zakayi scanning ka duba. Ko mafi yawan mutane gaskiya ba kowa ya sa amfanin QR ba. QR hanya ce wadda mutum zai ɓoye lambar sa in ba wanda ke da ilimi ba kuwa zai iya ganowa ba.